Wannan tambayar ta ce kuna da manufa na wata wata? Eh, a matsayin mutum dai mai hankali na ɗan adam kuma wanda yake da future plan, ai dole ya samu manufa na wata wata. Dole mutum ya samu. Kwarai kuwa yana da manufa na wata wata.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Toh, ni dai abun da yake ba ni ƙwarin gwiwa sosai a aiki shine irin bayanin da addinin musulunci yayi da cewa mutum ya riƙe gaskiya. Sannan kuma shugaban halittu gaba ɗaya Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Idan muka tuna da wasu, eh, maganganun nasa to yana ɗan ƙara min ƙwarin gwiwa a wurin aiki. Ba cuta, ba cutarwa.

Kana sanya tabarau? Wannan ita ce tambayar da aka yi min. Eh gaskiya ina sanya tabarau amma ba kowane lokaci ba. Lokaci lokaci nake sanya tabarau. So ko ba kome ko don kariya ma kaɗan sanya tabarau wani lokacin musamman idan ana iska haka ko kuma za ka hau ƙarfe mashin kenan babur zuwa wata unguwa.

Kana kunna Bluetooth kullum? A'a, ba kullum nake kunna Bluetooth ba. Bluetooth na spika ba kullum nake kunna wa ba. Na sawa kuma a kunne, matata ta ɗauke shi. So kwana biyu ban sa ba amma ina ɗan sawa wasu lokutan.

Yaya kake jin hayaniya? A gaskiya hayaniya ba abin so ba ne a gare ni. Ni ban cika son hayaniya ba, don ko da ina inda ake hayaniya sosai na kan so in nemi gu in keɓe ni kaɗai. So bana son hayaniya.

Wannan tambayar kuma ta ce wane irin wasa kake fi so? Wato wane irin wasa nafi so kenan? Eh toh wasan da nafi so ita ce wasan ƙwallon ƙafa. Nafison wannan wasan, daga shi kuma sai eh wasan basketball.

Wannan tambayar ta ce, kana karatu kafin ka kwanta, eh kafin ka kwana? Wa ton ke nan ina yin karatu kafin in kwanta bacci? Eh, nakan yi wani lokaci. Toh, musamman ma, karatun Alqur'ani, nakan yi kafin in kwanta.

Wannan tambayar ta ce, wa yake kakkafa maka baya? Wa yake kakkafa mun baya? Eh, to kakkafa baya kamar yaya, kaman ɗan tausa kenan. So, eh matata ce take kakkafa mun.

Wani irin nama kake fi so? Abin da wannan tambayar tace ke nan. Ke nan wacce irin nama na fi so? Namar da na fi so ita ce namar rago, bayan shi kuma sai kifi.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Kai, ai daɗi, in dai abinci mai daɗi ne, ai sai dai tuwo ba dai shinkafa ba. Ni ban fi son, bana yawan son shinkafa. Na fi son tuwo saboda ni ɗan gargajiya ne. Na fi son tuwo sosai kuwa.

Wannan tambayar ta ce, kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum. Kullum, sai na tabbatar da cewa na sa turare. Eh ni haka nake. Kwarai kuwa ina sa turare kuma turare mai ƙamshin kuwa mai daɗi amma ba mai hawa kai ba.

Wannan tambayar ta ce kana son cin abincin titi? Kai? A'a, ai ni bana son cin abincin kan titi. Sam sam, don ko a wurin aiki, bai wuce in nemi dan biskit kawai in ci ba saboda ni na kasance wanda bana son cin abinci ma a waje haka na, sai dai in ta kama.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Oke, watan bokiti guda nawa muke da su a gida, muke da su a gida? Muna da bokiti guda biyar a gida. Bokiti ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya har guda biyar.

Kana koyan wata yare? Eh, ina koya. Yaren da nake koya ita ce yaren Nupe da kuma yaren Fulani. Guda biyun nan nake koya. Baba.

Wannan tambayer kuma ta ce kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, ina da fanka a rufin ɗaki. Kwarai kuwa, fanka kuwa ta zamani ma me kyau saboda sabuwa ce fankar tana nan a cikin ɗaki.

Wannan ta ce tambayar ta ce kana fi kuzari da safe ko da yamma? A gaskiya na fi kuzari da safe. Saboda naka lokacin mutum ya tashi da safe ya huta, a ji zai tashi da kwari sosai a jikinsa. To in kuma ka fita ka ga da yamma tunda fita za ka yi da safen nan ka fita ka je ka yi aiki sai ka dawo lokacin a gajiya.

Wannan tambayar ta ce kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunnawa saboda wani lokacin in ba dan mun samu wannan selencio mai albarka ba, nakan bashi kawai in ajiye su. In na kunna duk wani abun da yake akwai notification, sign din zai yi ringin.

Wanna ya ce kuna da wifi a gida? Gaskiya bamu da wifi a gida, saboda ni mai ƙaramin ƙarfi ne. Kuma wifi kuma ai sai masu ƙarfi waɗanda suke da ƙarfi.

Wannan tambayar tace kana kwana a ciki? Ina kwana a ciki, a ciki ko ciki? To wannan ga tambayar dai wani, wani iri. So idan kuna nufin ina kwana a cikin ɗaki ne? Eh ina kwana a cikin ɗaki. Idan kuma kuna nufin ina kwanciya in rubuta ciki a ƙasa ne? A'a ni bana kwanciya in rubuta ciki a ƙasa.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Tsire-tsire a gida? Eh gaskiya yanzu dai ban shuka ba saboda bani da halin shukawa yanzu. Amma ina sha'awar shukawa. Ɗan ko nan gaba idan na fara samun abubuwa daga salenshiyo, dole zan sa tsire-tsire a gida.

Wane lokaci na shekara kakefi so? A shekara? Lokutan da na fi so a shekara sune lokutan da ake yin, eh, meye sunansa? Watannin Sallah, da ƙaramar Sallah, da babbar Sallah. Bayanshi kuma wanda yake gaba gaba, watan Maulidi. Kwarai kuwa da ake Maulidi na fiyayyan halitta, Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam.

Wannan kuma nawa nisa kake iya tafiya da kafa? Eh to ina iya tafiya a ƙasa gaskiya tafiya mai ɗan tsayi tunda daman can bawai ina da abun hawa bane. So nakan yi tafiya mai nisa, so dan zan iya tafiyan awa ɗaya a ƙasa in ta tafiya.

Wannan kuma ya ce kana kallon taurari da daddare? Kai, wasu lokutan na kan kalla, amma ba kowane lokaci ba. Don gaskiya ba kowane lokaci nake kallon taurari a sama ba, da daddare ba.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Kamar yaya oke wai location? Eh kwarai kuwa nakan kunna abun nan na location. Yarin ka nuna wa? Tabbas.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Eh to sadarwa a wurin aiki A to na farko dai ka gama amala da wurin mutane wurin aiki ai ayi dole a yi shi kuma bayan haɗuwar mu idan aka shigo da safe za mu gaida manyan mu sauran mamu sai mu haɗu da su mu tattauna kafin a shiga aiki.

Wannan tambayar ta ce, yaya unguwarku take? Unguwar mu gaskiya unguwa ce ta yakubayi. Abin da nake nufi da yakubayi shi ne marasa ƙarfi. Ba unguwa ba ce ta unguwar manya. So kuma sunar unguwar, unguwar Ma'azu anan Kaduna.

Wacce hannu kake amfani da ita? Hannun da nake amfani da shi, hannun dama, wanda Turawa suke cewa right. So da shi nake amfani. Ni badame ne ba, bahago ba ne.

Wane wasa na ke son kake son yi? Wasannin da na fi son yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa sai kuma na basketball. Ina son wasan basketball shi ma. So bayan haka sai wasan tsere kuma ina son shi sosai.

Wannan ya ce kana musabaha da mutane? Watau kenan ina musabaha da mutane? Eh, ina musabaha da mutane. Musamman idan ya kasance mutanen da na sani kuma su ma sun sani wadanda dai muke ma'amala da su ina musabaha da su. Amma idan kuma ban san su ba su ma ba su sani ba, bana musabaha da su. Sai dai in nazo tambayar abu, so nakan yi musabaha.

Wane irin burodi kake fi so? Irin burodin da na fi so shine wanda yake da yanka sala-sala. Waton slice bread ke nan. Na fi son irin shi. Na fi son shi, kar ka ɗauka ɗaya bayan ɗaya. Ba yanka za ka riƙa yi da hannu ba, yaga za ka riƙa yi da hannu.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Yadda nake tsara su, nakan sa lokaci. Wannan aiki daga minti biyar zuwa goma ko kuma ƙarfe goma. Idan ƙarfe goma ta yi, zan fara. In tabbatar da na gama zuwa ƙarfe sha ɗaya ko sha biyu, bayan na gama wannan kuma sai in kama wani. In kuma abu ne wanda zan yi shi kawai in bashi tukuna, sai anjima sannan indawo kan shi, to zan iya haɗa guda biyu a lokaci ɗaya.

Kana ci da cokali ko hannu? A'a, ni na fi cin abu da, da cokali. Dan zan iya cewa ruwa ne kawai bana sha da cokali. Amma duk wani abun da ka sani ina sa cokali inci. Bamma fiye cin abinci da hannu ba.

Wannan ya ce kana fi son fanka ko AC? To gaskiya ni na fi son AC, saboda jikina ya kasance irin jiki ne wanda yake son sanyi, ba iska ba, sanyi ni na fi son AC. Ka san sanyi daban iska daban.

Wannan yace kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Saboda citta, ita ma zan, zan ce magani, magani ce ita ma citta. So ina cin citta a abinci ƙwarai da gaske.

Eh ina kake son ziyarta? Kai wannan ai babban magana ce. Inda nake son ziyarta ai babu inda nake son ziyarta kamar Madina sosai. Kai ina bala'in son zuwa Madina kuma in Allah ya so ya yadda ko ba komai In Shaa Allahu Al-Kareem Bi iznillahi Ta'ala zan je a cikin kwanakin nan.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabtanmu, ai ana zaman lafiya. Don yanzu wasunsu ma sai aka zamo kamar kusan 'yan uwa waɗanda suke jini ɗaya kuma babu wata dangantaka tsakanin mu da su na jini sosai makwabtaka.

Kana shan ruwan yayan itace? Eh, ina shan ruwan ya'yan itace, tunda kaga yawanci duk wani abu na itace in dai natural ne shi baya cutarwa, dak yadda zaka ko shashi, sai dai in ba a tsaftace abun ba kafin shan shi. Amma in dai akwai wata hanyar tsaftace shi kafin shan shi gaskiya ina bala'in sun, duk wani abu na itace.

Wannan tambaya ta ce sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Sau nawa nake duba saƙonni a aiki? Eh gaskiya ina yawan duba saƙonni a aiki. Aƙalla a rana, tunda ni na san yawanci anfi kirana a rana nakan duba kamar sau biyar, kamar sau biyar. So.

Wannan tambayar ta ce kana fi son zama ko tsayuwa? Kai gaskiya ni duka biyu ina yi amma na fi son zama ba tsayuwa ba. But kuma ni na kasance ina da juriya a tsayuwa don zan iya tsayuwa sosai in ji ma.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Eh, a lokacin da nake cikin damuwa, nake jin damuwa, abin da nake yi shine nakan zauna in natsu, sai in riƙa karanta Suratul Ikhlas "Qul Huwallahu", saboda in ji damuwar ta sauka. Kuma idan za ku iya jaraba haka zai muku aiki. In akwai musulmai a cikinku ku yi, idan kuma ba musulmai ku christians ne ku, ko yayaya ake yi, ku riƙa karantawa idan kuna cikin damuwa.

Wannan tambayar kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka, ayyuka. Musamman alarm kenan na waya. Wani lokacin sai in so in tashi da daddare in ɗan yi bauta da ga Ubangiji to nakan ɗan sa alarm.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga, imma a gida ko a wurin aiki ko a cikin mota. Ina son zama kusa da taga, saboda nan ne zan samu iska isashe sosai.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Eh, teburin mu a wurin aiki, watan yadda yake kamar rectangle yake teburin mu. Kuma ba shi da wani faɗi sosai hakanan. Faɗin iyade dei ne dai matsakaici de ba beyi faɗi sosai ba kuma beyi tsayi sosai ba.

Wannan tambayar tace wane launin jakar ku ta kuɗi? Launin jakar mu ta kuɗi? Gaskiya ni bani da jakar kuɗi ma, bani da ita kwata-kwata. A aljuhu nake zabawa kawai tunda wasu kuɗaɗe bane masu yawa hakana. Toh a aljuhu kawai nake zabawa.

Wane irin ice, eh wane irin ice cream kake fi so? Ah, ni ice cream na samu ko wane irin ya, idan akwai vanilla shi na ke so sosai. Ko eh mai kamshin strawberry ina son shi sosai.

Kana iya rera waƙa? Kai, abu mai kamar wuya. Rera waƙa sai dai idan na ji, ina jin waƙoƙi to zan iya rera irin wannan. Amma ni dai ba zan iya yin nawa na kaina, in ce ga shi ni ne na haɗa waƙar ba. Sai dai in bi waƙa, dan idan zan kwaikwai waƙa wani sai in fi sai in rera shi ma ya fi nashi daɗi ma.

Yaya kake neman izinin hutu? A'a ni gaskiya na fi zama dedicated, hardworking bana wasa da aikina. So gaskiya ban taɓa ɗaukan neman izini a wurin aiki, a wurin aikina ba. So in dai ba dai rashin lafiya ne ya kwantar da ni sannan nayi kira, na ce a min ahuwa rashin lafiya ta kwantar da ni ba a'a. Ni bana neman, na kasance ma mutum ne hustler wanda baya son zama.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a gaskiya bana tara tsabar kuɗi kuma dalilina shine ni mai ƙaramin ƙarfi ne. Roƙon Allah muke Allah ya kawo mu biya bukatunmu. So kuɗi suna shigowa ma muke biyan bukatunmu saboda kuɗin alhamdulillah dai ba za mu ce komai ba. Mun gode wa Allah da muke samu hakan ma amma ba kuɗi ba ne masu yawa da har za mu riƙa ajiyan wasu ba.

Kana biyan kuɗin kuɗi ta waya? Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Kwarai kuwa, musamman idan ina da wani abun da nake son za'a yi min ko kuma na karɓi kuɗi a hannun wani zan biya shi, nakan yi amfani da waya in biya shi.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Eh, na fi son tufafin auduga. Na fi son tufafin auduga saboda ya ɗan fi daɗi ko a jiki. Daɗin sawa ma na fi sakewa a cikinshi idan na sa tufafin auduga.

Kana da dabbar gida? A'a, ba ni da dabbar gida yanzu, amma a da ina da su. So yanzu kwata-kwata dai gaba ɗaya ba ni da dabbar gida. Dan gidan da nake ma yanzu babu inda zan iya kiwata dabbar gida.

Wannan tambayar tace kana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Ok, watan ina ɗaura ƙafafu a kan juna a lokacin da ina zauna ko kuwa ina ƙetare ƙafafu lokacin zama in mutane suna zaune in ƙetare su. A idan na zauna gaskiya ban cika yin wannan ba. In ɗaura ƙafa a kan juna ba gaskiya.

Kana tafiya kasuwanci? Eh da ina tafiya kasuwanci so amma rashin kuɗi da kuma a taƙaice dai rashin kuɗi capital din shi yasa na ɗan dena yanzu. In ba haka ba da ina ɗan yi lokacin da nake ɗan samu ina tafiya tare da wani amma yanzu kuma gaskiya bana yi.

Wannan tambayar ta ce, "Yaya kake tafiya zuwa wurare?" Eh to ina tafiya ne a sannu sannu, ba da sauri nake tafiya ba. A hankali, a hankali nake tafiya. Kuma ya danganta da wane irin wuri za ne. Wuri ne zan je in yi ziyara kawai, indai ziyara za ni kawai. Kuma wurin ba nisa, nakan je ne a hankali. Ina tafiya cikin ruwan sanyi kuma ba da safe, da sassafe, da safe ko da rana haka ba, sai a yayin da rana ta ɗan yi sanyi lokacin tafiya tafi daɗi. Idan kuma gune mai nisa, gaskiya to hawan mashin nake.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? Da yamma gaskiya babu wani abin da nake yi haka nan, sai dai ina ɗai yi wa yara extra lesson. Ina yi musu extra lesson. So shine nake yi. Bayan haka kuma in dai dare yayi lokacin kwanciya, idan na dawo na kan danyi hira da iyalina ko kuma in shiga ɗakin ƴata in mata, ba ta labari.

Yana nan gidan su. Wannan tambayar tace kana iya tsalle-tsalle igiya? Eh, ina iya tsallake igiya amma kar ya wuce yanda zan iya tsallakewa. Ina iya tsallake igiya, tunda ko a wasannin mu na makaranta na ɗanyi.

Yaya kake ajiye kuɗi? To kuɗi dai a wurin aikin mu ma kuɗi dai tura mana suke yi a account namu, a asusu, a asusun banki suke tura mana. Idan suka tura mana, idan har akwai waɗanda zan tura wa in tura masu ta waya wanda kuma ya saura sai in ciro su in zo in yi buƙatu na gida da su. Saboda haka gaskiya ni bana wani ajiye kuɗi.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Nakan huta ne a wurin aiki a yayin da in an fito break an koma. Idan yara sun koma break, na san lokacin yara sun koma gaban, eh, malamansu. To lokacin ni zan iya zama in ɗan huta kaɗan.

Kana kunna tsaron baturi, tsaron bature a wurin aiki? A'a gaskiya bana kunna wa. Tsaron bature, bana kunna wannan, saboda bama ni da ita bale in kunna. Amma na san idan da ina da ita zan iya kunna wa.

Tambayar ta ce, yaushe kake fara aiki kullum? Lokacin da nake fara aiki kullum, a ma 'aikata, da zarar na shiga makaranta nake fara aiki. Da na shiga wurin aiki nake farawa. So, in kuma a gida ne, sai na tashi da safe, na gama bacina tukuna sannan nake fara aiki.

Kana shan magani kullum? A'a, to kana da lafiya game zai sa ka ta shan magani kullum. No, ni ba na shan magani kullum, sai idan har ba ni da lafiya nake shan magani. Saboda haka ni ba na shan magani kullum gaskiya.

Wannan tambayar ta ce, me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To ai mu mun riga da mun saba da wannan ma. Bamu cika samun wutar lantarki ba, so ba ma ma wani abun. So wani lokacin dai idan babu wutan lantarki na kan ɗan fita in je in zauna ina shan iska a waje.

Wannan tambayar ta ce kana cimma manufar tallace-tallace? Manufar tallace-tallace? Ina cimmasa? To gaskiya ni ba na cimma batir ma- Baba Manufar tallace-tallace. Baba.

Wannan tambayar ta ce nawa ruwa ka ke sha kullum? Ruwa guda nawa ni ke sha kullum? Idan sachect water ne, a kullum a rana, eh to zan iya cewa ina shan guda ɗaya. Don wataran ma daga safe har dare ma bana shan ruwa.

Wannan tambaya ta ce sau nawa kake rubuta rahoto? Eh to a wurin aikin mu ina rubuta rahoto sau, sau biyar ne. Kullum ranar Litani, Talata, Laraba, Alhamis da Juma'a nake rubuta rahoto.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Sau uku nike share ɗakina kullum. Zan share da safe, zan share da rana kuma zan share da yamma saboda ko ina ya kasance a tsaftace.

Wannan tambayar ta ce, yaushe kake zuwa kasuwa? Ni gaskiya ba ɗan kasuwa bane. Yanar kundu kuma nake zuwa wajen aiki. Kwana biyar ne, Litinin, Talata, Laraba. Kuma kasuwa, in dai kasuwa don siyan abu ne, to sai takama nake zuwa. Kuma ko yaushe zan iya zuwa in dai har takama zuwa kasuwa.

Wannan tambaya tace, yaya kake kiyaye kalmar sirri? Kai kai kai kai ai wannan ina bala'in kiyaye ta sosai. Abbu idan ya kasance na sirri ne to bana ƙoƙarin faɗawa wani ko da wasa.

Wannan tambayar kuma tace kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo amma ba direct call haka ba sai dai maybe a WhatsApp haka tunda WhatsApp yana bidiyo call yauwa ina yi.

Kana shan madara? Kai, ai madara sosai. Kullum sai na sha madara saboda ina son madara. Idan ka ga ban sha madara ba, to ban samu ba. To amma ina shan madara sosai gaskiya saboda ina son madara. Amma kuma ka ga ban, aka ga ban sha ba to gaskiya babu halin shan madarar ne.

Kana zama kan guiwa? A ban cika so ba, sai dai a sallah ne nake yin haka. So bat ni ban cika zama a kan guiwa ba, saboda idan na zauna a kan guiwa yakan sage mun kafa. So bana son zama a kan guiwa.

Wannan tambayar ta ce kana shan ruwa mai sanyi? Eh, a lokacin zafi ina shan ruwa mai sanyi. Amma kuma a sauran lokuta bana shan ruwan sanyi. Lokacin zafi dai, in jiki ya ɗan zafi nakan sha ruwa, ruwan sanyi. Amma idan ba lokacin zafi ba ne, ban fiye shan ruwan sanyi ba.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota saboda na koyi mota tun ina aji biyu na sakandare. Na koyi mota, na iya mota. So gaskiya na iya mota amma yanzu dai na Kwan biyu ban ja mota ba, ban san ya abin zai kasance mun ba.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Eh to idan matsalar ta shafi wasu mutane ne na daban ba ni ba, to gaskiya nakan ji daga kowane bangare ya aka yi matsalar ta faru. So a lokacin ni kuma zan, zan zauna in yi tunani in tantance. So idan kuma matsala ce ta wurin aikin gaba ɗaya, dole sai na saurare su tabbas inji yaya aka yi hakan ya faru duka.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Gaskiya ba ni da taƙamamman rana da nake zuwa kasuwa, in ce yau ranar da nake zuwa kasuwa ne. A'a sai in ta kama nake zuwa. Ya danganta gaskiya. Idan ina da buƙatar siyan wani abu a kowane lokaci ko wace rana zan iya zuwa indai matuƙar sinanan ƴan kasuwan sinanan.

Wannan tambayar ta ce menene burin ku a aikin? To burin mu a aikin da nake yi shine, ah yaran da muke koyarwa su fahimci abin da muke koya masu kuma su iya har ya kai stage inda su ma za su iya koyarwa shine burin mu gaskiya.

Wane launi bangoginku suke? Oke, bangogin gidan da nake ko na wurin aiki. Idan bangogi ne, bangogin gida ne, to akwai kore na gida daga cikin ɗakuna. Waje kuma, wajen ɗakunan kuma irin tsakar gida ke nan, milk kala ke nan, ruwan ɗaurawa. A can wajen aikinmu kuma akwai kalar toka, akwai fari, akwai launin ɗaurawa. Kaloli ne daban-daban.

Kana son kallon wata da daddare? Eh, ina son kallon wata da daddare, amma gaskiya ba nayi kullum. Nakan ɗan kalla lokaci-lokaci de, amma ba abu ne wanda ya zama dole in riƙa kallon shi ba, so ba ko da yaushe nake kallo ba.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar ku mai albarka? To wannan tambayar ban fahimce ta ba. Lamba mai albarka, lambar mu kamar ya, lambar gida ko lambar wurin aiki? To gaskiya indai lambar gida ne, hamsin da biyu. A.

Wane launi labulenku suke? Launin labulenmu, eh, watan, a ruwan ƙasa, ruwan ƙasa ce labulen, launin labulen, wanda ake ce wa brown shine laun-launin labule.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh to idan da ace ina da dama zan iya siya amma gaskiya ba ni da dama so bana siyan kaya a yanar gizo. Ba ni da dama da watan karfin da zan iya siyan kaya ta yanar gizo.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Ok, sau nawa na ke ƙirga kayayyaki? A, to ai ni ba na ƙirga kayayyaki. Tunda ba wasu kaya ba ne masu yawa haka nan da har zan riƙa ƙirgawa. So karya, eh kaya ne waɗanda suke, eh limited.

Yaya kake taimakawa mutane? To gaskiya ya danganta da irin taimakon da mutane suka nema. Idan har zan iya yi, in har ina da ƙarfin yi zan yi, kuma ko da mutane ba su nema ba, idan har na ga cewa ya dace a taimakawa mutum kuma zan iya yi, to zan yi. In kuma mutum ya zo da buƙata, su ce wa da Allah ta taimaka man da kaza, idan har akwai sai in taimaka. Idan kuma babu sai in ce da shi ya yi haƙuri ko kuma in nuna masa hanyar da shi ma zai iya samu ya taimaka wa kansa ba tare da ya nema a taimaka masa ba.

Yaya kake kula da gashin ku? Eh kula da gashin mu? Eh ta hanyar tsaftace gashin, Wato a wanke gashin sannan kuma idan yayi yawa sosai sai muje inda ake gyaran gashi a ɗan rage mana shi, a ɗan rage mana gashin. Idan kuma ƴa ta ce ko mata ta to takan je ta wanke kai ta sa ta je inda ake drying, ta sa kai a dryer bayan ta fito sai a je a ɗan kitse mata shi.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh ina motsa jiki kullum, saboda abu ne mai kyau motsa jiki. Idan mutum baya motsa jiki ma ai kai, bai cika lafiya sosai. Haka nan ba, musamman idan shekarunsa yaɗan ja. Yaɗan yi shekaru masu yawa?

Kana son ɗakin ka yayi haske? A'a, ina son ɗaki mai haske. Ina son yayi haske sosai. Sai dai kuma a yayin da idan zan yi bacci bana son haske. Bana iya bacci a cikin haske. Don gani nake kamar a waje nake kamar a fili nake. Shi yasa kuma bana iya kwanciya a fili.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki akan lokaci daidai. Watan yawancin lokuta da nake zuwa, mafi akasarin lokuta da nake zuwa wurin aiki ma wajen aiki yakan zamo kafin lokacin da aka bayar ma nake kasancewa a wurin. Idan an ce karfe bakwai to ni karfe shida da arba'in na riga na shiga wurin aiki.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? A gaskiya danginmu suna da yawa. A gida a gaskiya suna da yawa, amma dai ba ina nufin gidana inda ni nake ba. Wat yan'uwan mu a gida ne suna da yawa don za su kai misali dai dangi da kuma 'yan uwana yayyi da ƙannai to aƙalla in ba yawa za a kai, eh, saba'in.

Wannan menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya shine, ah, kunu nake sha da safe, da safe idan yayi womin ciki kaɗan. Idan kuma ba kunu ba, nakan nemi shayi dai in sha. So-- saboda ya ɗan fi womin ciki.

Wanne irin yanayi kake fi so? Na fi son yanayin da, yo yanayin da babu zafi. Dan gaskiya ba na son zafi ko kaɗan. Shi yasa kuma nake son lokacin sanyi. So, na fi son lokacin da kuma yanayi irin na damina. Za ku ga ba rana, gari bai yi zafi ba, gari gashi bai yi sanyi sosai ba kuma gashi bai yi zafi ba.

Kana iya yin iyo? Iyo. Eh, ina iya yi. A ruwa saboda inda na fara wayo kamar ƙauye ne wurin akwai rafi. Mu kan je rafi, mu je mu iya, mu je muyi wanka, wasa na yaran tare.

Kana iya ɗaure ƙulli? Eh ina iya ɗaure ƙulli, sai dai kuma shi ma ɗin ya danganta da wane irin ƙulli ne. Dan akwai ƙullin da sai wanda ya saba da kuma wanda ya iya.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? To wannan tambaya tana da daɗi. Yaya nake shaƙatawa lokacin hutu? Eh to irin shaƙatawa ta shine, ni nakan kasance ina gida, in bacci, in huta sosai. Bayan na gama hutawa sosai can da yamma, wajajen ƙarfe, a, biyar haka zuwa shida lokacin rana tayi sanyi sosai in ɗau fata gari in je in ɗan yi shawagi. In ɗau kuma park zan je inda zan je in ɗan huta in yi kallo. Shi ma kusan wannan lokacin ne.

Kana yin harsashe lokacin bacci? Eh, harsashe ne lokacin bacci. Ai yana ma da daɗi sosai. Saboda a yayin da kake kwance lokacin babu wanda yake damunka, hankalinka ya dawo jikinka sosai ka natsu, zaka fara harsashi.

Wannan tambayar ta ce yaushe kake cajin wayarka? To ni na fi cajin waya ne a lokuta guda biyu. Na farko shine da daddare ina cajin waya da daddare. Idan zan kwanta bacci sai in sa caji. Na biyu kuma idan ban samu na yi da daddare ba maybe ko bacci ya dauke ni. To idan na shiga wurin aiki nakan sa shi a caji sai in bar shi tun da ni ban cika kula wani abin a yayin da nake aiki ba.

Kana miƙe jiki da safe? Eh, ina miƙe jiki da safe. Idan na tashi daga bacci kafin in yi komai nakan iyi nakan yi miƙe jikina, in mammotse ko'ina ta yadda zan ji ne garau sosai.

Yaya kake inganta aikinku? Yadda nake inganta aikinmu shine yin abin da ya dace da kuma yin research kan abubuwan da zai sa aikin ya ƙara inganta akan yadda yake.

Wannan tambayar ta ce kana kallon inuwar ka? To gaskiya kallon inuwa ta ba abu ne wanda kawai na ta kallon inuwa indai ya kama dai wani lokaci sai in kalla dai amma ba wai in maida shi wani abin kallo haka kuma ita mamakin wani abu ba.

Tambayar nan ta ce yaushe kake yin wanka? Ina wanka ne da asuba nake wanka, sai kuma idan lokacin zafi ne nakan yi da asuba. Idan na dawo daga wurin aiki in yi sannan da daddare in ƙara yi. Amma in kuma ba lokacin zafi ba ne, lokaci ne na normal weather to sau biyu nake yi, in yi da safe kuma sai in yi da daddare ko in na dawo daga aiki.

Sau nawa kake goga haƙora? Ina goge haƙora ne sau biyar nake goge haƙora sau biyar. Saboda a addininmu ma ta koyad da tsabta. Wasu sun ce sau uku amma kuma mu dai a musulunci sau biyar muke yi. Duk lokacin da za mu fita muyi sallah sai mun goge baki.

Wannan tambayar tace kana cije farce? A'a gaskiya ni bana cije farce. Wai mutum ya sa farce a baki ya riƙa yanke farce da haƙora gaskiya ni bana yi. Ai ƙazanta ce wannan. Sannan kuma, a addinance ma bai dace ka riƙa yanke farce da haƙora ba. Ƙazanta ce.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine, a gaskiya da kuma riƙon amana.

Kana iya hawan keke? Wato ni zan iya hawan keke ko kuma na iya keke? Eh na iya keke kuma ina hawa wasu lokutan amma dai bani da keke but na iya keke kuma ina hawa.

Me kake ji ranar biyan albashi? Kai, kai, kai, kai. Ai ina bala'in yin farin ciki ne ranar da in za a biya albashi. Saboda na san akwai abubuwan da ya kamata na yi kafin lokacin amma a sakamakon rashin kuɗi sai ban yi su ba. Sai a lokacin da aka biya, ai albashi, so nakan ji daɗi sosai, na kanyi murna da farin ciki.

Kana amfani da kunnen waya? Eee kunne waya, watan earpiece kenan? Eee nakan yi amfani da shi, amma ba kowane lokaci nake amfani da shi ba. Ina, ina yin amfani da shi wasu lokutan.

Wanna tambayar ta ce kana kuka lokacin yankan albashi? Kana kuka lokacin yankan albashi? To gaskiya ni da yake ba na wasa da aikina. Ba zan ce ina kuka a kai ba. Don gaskiya ba na wasa da aikina. So ba na kuka. Akan biya ni kuɗina cas ba tare da an yanke komai a ciki ba.

Menene abin sha da kake fi so? Abin sha da na fi so shine madara. Madara, na fi son madara. Gaskiya na fi son madara. Shine abin da na fi so. So kuma ka san madaran iri-iri ne akwai wanda aka yi daga kamfani akwai madara na nonon shanu da dai sauransu. Duk wa'ana ina son su, indai madara ne, madara ce.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Idan na farka da safiya, sai in ɗan yi exercise, in ɗan miƙa jiki, sai in shiga in yi alala. Idan na yi alala, sai in fito in tafi masallaci, in je in yi sallah, sai in dawo.

Waccan wannan tambayar ta ce kana jurewa, kana jurewa barkono mai yaji? Kai, kai, kai, kai, kai gaskiya ni bana jurewa barkono mai yaji gaskiya. Saboda a da dai ina son shi amma daga baya na daina saboda ya kawo yakan jawo wa mutum basir.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Eh to nakan yi magana da su ne a sannu sannu ba a cikin faɗa ba. A cikin ruwan sanyi tunda abokan ciniki ne dole zaka so ka jawo su har su sayi abun da kake siyarwa ko kuma su sa yara a makarantar da kake koyarwa. Tunda ni koyarwa nake ba sana'a nake ta siye da siyarwa ba.

Wannan tambayar ta ce, “Me kake shirin yi a ƙarshen mako?” A to ni bana shirin yin wani abu dai a ƙarshen mako, indai ba hutu ba da kuma ziyara zuwa wajen 'yan uwa wanda ban samu zuwa wajajensu ba a ranakun aiki.

Yaya kuke aiki tare da kungiyar? Eh to muna aiki tare da kungiyar lafiya ƙalau kuma muna abun da ake cewa collaboration haɗa kai kenan. Idan ban san abu ba ko kuma ban iya abu ba to sai in tambayi ɗan uwana wanda ya iya ko ya san kan abun. Su ma haka idan akwai abun da ya shige masu ba su sani ba ko ba su iya ba su kan tambaye ni ma.

Emery's College. Aaa wannan tabbaya ta ce "yaya kake karɓar baƙo?" A'a, baƙo idan ya zo yadda nake fara karɓan sa shine sai na mai marhaba, muyi masabaha da shi, sai in shigo da shi idan har a gida na ne sai in shigo da shi falon gida na ya zauna a kawo masa ruwa ko abin sha ya sha. Sannan sai mu cigaba da tattaunawa. Idan kuma a wurin aiki ne shi ma hakan nake yi. Sai in shigo da shi ofis ɗina, in ba shi abin sha idan da akwai. Idan kuma babu sai in tabbatar da ya zauna comfortably, an kunna mai fanka, sannan zan fara masa tambayoyi ko kuma sai mu ji mene ne yake tattare da shi.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Hotunan wayata ina ajiye ta ne a gallery. A nan yake saving. Wasu masu mahimmanci sai in yi moving nasu zuwa Gmail in bar su a cikin wurin nan.

Wannan tambaya ita ce, yaya kake jagorantar mutane? To jagorantar mutane abu ne wanda yake, ah ba abu ne wanda za ka yi rashin ba. Dan kafin ma jagoranta, ai ka san sai ka, sai ka yi wasu ababe wanda ya jawo hankalin ma'aikatan da suka tabbatar da cewa eh za ka iya jagorantar mutane.

Kana fi son kofi ko shayi? A'a, ni na fi son shayi ba kofi ba. Kofi ayi baƙin abun nan kenan kofi. So ni kuma shayi a haɗa da madara, da suga, da wane ne duk gaba ɗaya. Na fi son shayi.

Aa tambayar nan kana rufe baki lokacin Hamma? Tabbas ina rufe baki a yayin da nake yin Hamma. Kuma dalili na shine. Rufe baki lokacin Hamma nan? Aa Musulunci ma bai yarda ka wage baki haka ba tare da ka rufe baki ba. Ko koyarwa ce, tarbiyya ce ta addinin Musulunci.

Wannan tambaya ta ce kana zuwa gidan fim? Gaskiya ba na zuwa gidan fim, saboda hayaniyar da mutum zai cimma a wurin, shi ya sa ba na zuwa gidan fim. Na fi yadda da in yi wani abin da kuɗi zai shigo hannuna in ya iso mutane sai in buɗe.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, yana iya jefa dutse nesa sosai. So, don ka san sai wanda yake motsa jiki kuma mai ƙarfi a jiki shine zai iya jefa dutsen nesa sosai. Kwarai kuwa yana iya wa.

Tambayan nan ta ce wane ne-- wane irin mai kake amfani da shi? Oke, wani irin mai nake amfani da shi? Mai idan mun shafawa, mun shafawa kuke magana to Vaseline ne nake amfani da shi. Normal Vaseline. Idan kuma mai ne na girki to manja saboda ƙarin lafiya. Yafi farin mai ko man ƙulli ƙarin lafiya.

Ah, kana cin salati? Yes, ina cin salad. Dan ko abincin da na ci jiya da, jiya da daddare akwai salad a ciki. Ina cin salat saboda shima yana da kyau a jiki. Ina cin sa sosai ma kuwa.

Wane, wane abinci gargajiya kake fi so? Abincin gargajiya da nafi so shine dambu. Kun san shi abincin gargajiya ne? Gargajiya so, amma sai wanda ya iyafa abincin gargajiya da nake so yake.

Tambayan nan ta ce kana sabonta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabantawa shirye-shiryen kwamfuta yes. Saboda ai yana taimakawa kwamfutas idan kana sabonta applications danda suke ciki.

Tambayan nan ta ce kana ajiye, eh, kofin bayananku, kofin bayananku? Oke kopi na bayananmu? Eh, ai yana da kyau. Ina ajiye kofin bayanai. Bana ba da original din gaskiya kawai ba tare da na ajiye kopi ba.

Kana sanya bel kullum? Bel, bel kuma to ban fahimci wannan bel ɗin ba. Kana sanya bel kullum? Ok, ko dai belt? Ok a'a ba kullum ba, in dai belt ne ba kullum nake sanyawa ba.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jane- jarida. Amma tun da sauki ta ya sa- sauki ya samu yanzu a social media ko kuma a news da ake yi ka gaza ka samu labarai, so ba kamar da ba.

Wannan tambayar ce me nene, babban nasarar da kuka samu a aiki? To babban nasarar da muka samu na farko da zan faɗa shi ne, watan makarantar ba ta taɓa samun ɗalibai kamar yadda ta samu a wannan zangon da ya ƙare yanzu ba. Because irin jajircewar da malamai da sauran ma'aikata suka yi a wurin. Bayan haka kuma akwai yara daban daban waɗanda aka kai wasu makaranta, wasu makarantun sai a zo a ce "ai ba su san komai ba, ba su iya komai ba", to da aka a kawo su wajenmu da ikon Allah da yardar Allah sai yaran suka canja completely. Suna abin da ya dace, abin da aka ce ba sa fahimta suka fara fahimta. MashAllah Allah.

Wannan tambaya yace nawa madubi kuke da su a gida? Kai madubi guda ɗaya ne kacal a gida na. Kuma madubin ma na mata ta ce don ba ni na siya ba, ita ta siya ma. Ka san mata su suka fi amfani da madubi.

Kuna tambaya ta cewa wane irin fim kake son kallo. Watan irin fim ɗin da na ke son kallo gaskiya na fi son fim na ee Hollywood. Na fi son fim ɗin turanci haka de.

Wannan tambayar ta ce, yaya kake daidaita aiki da rayuwa? A kowanne, nakan ba kowanne lokacinsa. So lokacin rayuwa daban, lokacin aiki kuma daban. So bana haɗe shi.

Wannan tambayar tace kana yin aiki bayan lokaci, wato overwork ke nan ko kuwa bayan lokaci? Eh, na kan yi overwork wani lokacin don ganin cigabar, cigaban, eh, ma'aikatar.

Me kake yi, me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? A'a to ai bana wani aikin in dai, in dai ba aikin da nake ba, babu wani abin da nake yi lokacin ruwa. So sai dai ƴan uwana da suke ɗan yin harkar noma.

Wannan kuma ya ce ina kake ajiye makullan ku? Akwai security a makarantar, a wajen aikin namu, so shi ake bawa makullan wurin. Makulli guda ɗaya kawai nake tafiya da shi, shine na ofishi na nake tafiya da shi, sai da safe ne in buɗe. Ni kuma na gida ne, na gida ina tafiya da shi. Matata tana da tata ni ma ina da nawa, so in na dawo sai in saka la nawa a jikin ƙofa in kulle ƙofa da shi.

To wannan kuma ya ce sau nawa kake wanke tufafi? Sau biyu a lokaci guda kenan. Idan kayan sun yi datti nakan wanke shi sau biyu kafin in ɗauraye. Idan nayi wankin farko, toh da na wanke shi sai in ajiye gefe in zuba shi a cikin wani ruwan daban. In na sa su a cikin wurin sai in kuma bi in kuma wanke wa sannan sai in samo ruwan ɗauraya sai in ɗauraye shi.

Tambayan ta ce kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Kamar yadda na faɗa a baya na ce ni hozla ne. Nakan fita wani lokacin ma ga alamun hadari a gari. Amma saboda bana wasa a aikina, inda nake ɗan samu bana wasa da shi, so nakan riƙe lema sai in fita.

Tambayar ta gaba ta ce kana kwana a gado ko ƙasa? Ni a kan gado nake kwana gaskiya ba ƙasa nake kwanciya ba a kan gado amma da asuba idan na je masallaci na dawo nayi sallah na dawo in na dawo ba kan gado nake kwanciya ba nakan ɗan kwanta a ƙasa.

Kana raba ayyuka ga wasu? Gaskiya ba na raba ayyuka ga wasu, ba na ba da aiki in abin da kuke nufi ke nan. Amma kuma a lokacin da in aiki ya yi min yawa, nakan samo wasu su zo su ɗan taya ni saboda a yi a gama a kan lokaci.

Wannan tambayar ta ce kana iya dafa, dafa abinci? A gaskiya to ni ban iya dafa abinci ba. Gaskiya, abin da ya zama dafai dafai ban iya ba gaskiya. So ko a makaranta ba ni nake dafa dafa ba. Don makarantar da na yi na sakandare ba a bari ma mu je da abincin dafawa. Duk da cewa boarding ne, akwai abinci na makaranta da suke dafawa shi za ka ci. Sai dai ka je shiga da irin su biskit da su cornflakes haka da su madara.

Tambaya ta gaba ita ce wane lokaci na rana kake fiso? Lokaci na rana, na fason safiya da kuma yamma. Saboda su lokutan nan sun kasance lokuta ne waɗanda ba zafi.

Wannan tambayar ta ce kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya. Ina amfani da shi sarai. Dan matashin da nake amfani da shi ma guda ɗaya, ɗaya, ɗaya har huɗu ne a kan katifata.

Tambayar nan ta ce, yaya kake yanke shawara a aiki? Eh to, yanke shawara a aiki sai na tabbatar da na ji abin da ake son a yi tukuna, sai in natsu. Idan akwai waɗanda suka fi ni sanin kan abu sai in shawarce su suma, ko kuma in kira mu haɗa kai sannan mu duba wacce shawara ce tafi ita za mu ɗauka.

Wannan yace sau nawa kake amfani da internet? Kai gaskiya ya fi a ƙirga. Idan ka gaban yi amfani da internet ba to bani da data, bani da connection na to internet ne. Amma muddin ina da shi to kusan ko wane lokaci ina amfani da shi.

Wanda ya ci sau nawa kake yanka farce? A, to bayan ni ina yanka farce bayan sati biyu-biyu ne nake yanke farce. Saboda in na yanke sati na farko zuwa ƙarshen sati ba zai yi wani tsayin da har zan yanke hakanan ba. Sosai ya shiga sati na biyu sannan nake yankewa.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ni da safe nake wanke kayayyaki. Idan har ni ne zan yi wankin, da safe. Saboda lokacin da in ka farka daga bacci, ka ɗan fi samun ƙarfi ƙarfi a jiki, ka zub daga jiya na jiya. So lokacin ne nake, a, wanke kaya.

Wannan tambayar tace kana ba da shawara a aiki? Eh, tambaya ce mai kyau. To ina ba da shawara a wajen aiki, musamman idan na hangi cewa wani abun in aka cigaba da tafiya da shi yadda yake, za a samu matsala nan gaba ko kuma idan muka zauna meeting, toh nakan ba da shawarwari na wanda nake ganin zai fi kyau.

Kana son kallon faduwar rana? Eh, ina ɗan so wani lokaci. Musammani idan gari ba zafi haka na. So ina son kallon faduwar rana don har bakin teku haka mutum yakan je sometimes.

Wannan tambayar tace kana duba, eh, daftarin kuɗi, daftarin kuɗi. To, gaskiya wannan Hausa dai daftarin kuɗi, to ban samu, ban fahimci abin da ake nufi ba da wannan daftarin kuɗi.

Wannan kuma ya ce muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Eh gaskiya duka biyu, duka biyu zan iya cewa tana da ƙarfi kuma a hankali. Saboda abin da ya sa na ce duka biyu a yayin da in kake koyarwa ai ba za ka yi murya a hankali ba. Dole za ka ɗaga murya da ƙarfi ta yadda yara za su ji ka su baka attention nasu. To idan kuma magana muke da kai a zaune ga nigaka to gaskiya a hankali muryar take.

Wannan ya ce mene ne kayan ci ci ci ci da ka fi so kayan ci ci ci ci ciyeciye kenan ko da na fi so to kayan ciyeciyen da na fi so. Me ban kasance wanda yake son irin kayan kwalama wasu kananu-kananu ababi ba gaskiya.

Wanna ya ce kana yin wanka cikin zuciya? Oh sorry, waƙa cikin zuciya? Eh, ina yi sama sama. Ina yi sama sama. Musamman a yayin da idan 'yata tana kusa ban cika yi ya fito ba saboda me yasa? Aaa, koya wa yaro tarbiyya babu waƙa a daya daga cikin koya wa yaro tarbiyya. So shi ya sa nake avoiding yi a gaba.

Tambayan nan ce, me kake yi da ragowar abinci? Ragowar abinci, eh yawanci bana ma yadda a zuba min abincin da ba zan iya cinye ba. Idan kuma aka samu matsala aka zuba daɗan dama, to akwai almajirai waɗanda suke a gari suke ɗan zagawa, so nakan ba su. In ban samu almajirai lokacin ba, dabbobi na maƙota sai a haɗa abincin a kai musu ko kuma marasa ƙarfi waɗanda ba su kai ni ƙarfi ba sai a ba su.

Kana buga rubutu da sauri? Eh ina buga rubutu da sauri. Musamman kafin in samu matsala a hannu so ina buga rubutu da sauri tabbas. So ina da sauri a rubutu insha Allah.

Kana lulluɓe, lulluɓe da bargo? Eh ba bargo bane nawa ai amma dai akwai zanin da nake lulluɓi da shi, duk da dai bai kai kaurin bargo haka nan ba. A lokacin sanyi, wannan lokacin da muke ciki ina lulluɓi da ita.

Tambayarnan ta ce yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Eh to, yadda nake bayar da ra'ayi a aiki, nakan ji na sauran mutanen tukuna, sai in ce to ni a shawarce ni ga abin da nake so, nake tunani amma ba wai shawarata ta fita saurin ba. Yaya kuke gani idan aka yi haka? Sai in biyo masu da wata hanyar da nake tunanin ya fi na saurin amma ba zan ce ta fita saurin ba.

Tambayar nan tace wace biki kake fi so? Bikin da na fi so shine bikin Sallah da Maulidi. Murnar ranar haihuwar fiyayyen halitta, Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na fi son, eh, wa'anan bukukkuwan.

Rubutunka Anna yace rubutunka yana da kyau. Eh, rubutuna yana da kyau. Kuma abin da ya sa na ce yana da kyau ba ni nake faɗi ba. Waɗanda muke aiki tare da su su ne suke faɗin cewa ai rubutun nawa yana da kyau.

Wannan kuma tambayar ya ce yaushe kake zuwa kasuwa? Wannan aman tambayar nan ɗazu. Gaskiya bani da rana guda daya na zuwa kasuwa, in ce wannan ranar itace zan rika zuwa kasuwa. Sai in buƙata zuwa kasuwar Tataso, dan ni ban fiye zuwa kasuwa bama.

Wannan tambayar kuma ta ce kuna yin wuta da itace? Eh yanzu dai ba ma yi amma dai a da ana yi. Ba ma yi yanzu amma a da muna yi da itace. Sai a haɗa itace a samu makamashi sai a kunna, a ɗaura girki ko ruwan zafi ko miya ko wani abu.

Wannan tambayar ta ce wa, eh menene abincin da ka fi so? Abincin da na fi so shine, ah me sunansa sakwara. Abincin da na fi so kena pounded yam shine ake ce da shi da turanci. Sakwarar da aka, doyan da aka daka.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauro net saboda inda nake unguwar da nake gaskiya akwai sauro, so ina amfani da ita. Net na sauro ina amfani da shi kuma yana matuƙar taimakawa sosai wajen kare mu daga cizon sauro.

Kana amfani da mataimakin murya? Mataimakin murya kamar ya oke, watan kamar a loudspeaker kenan? Yes, na kan yi amfani da shi musamman idan muna yin meeting. So tunda muna da yawa, akwai inda ba za su iya jin murya ta ba so na kan yi amfani da shi.

Wannan tambayar ya ce yaya wurin aikinku yake? Wannan ammun tambayar ɗazu gaskiya babban guri ne kuma makaranta ce wanda akwai ɓangarori guda uku wanda akwai ɓangaren nursery akwai ɓangaren primary kuma akwai ɓangaren secondary.

Wannan tambayar ta ce yaya sa hannu naku yake. To a wurin aikin mu de yanayin sa hannun mu a baya can mun yi amfani da biometric thumbprint muke sawa. Toh amma kuma da ya lalace sai muka canza muna amfani da littafi. Zaka zo ka sa hannu da biro.

Wannan tambayar kuma ta ce kana son daukar hotuna? Eh to ni ina son daukar hotuna, saboda ni ma yaro ne matashi. Har yanzu, so dole zan so daukan hotuna Musamman idan na ɗau wanka sosai.

Tambaya ta gaba ta ce kana raba abincinku da mutane, abincinmu da mutane? Ya danganta da wane irin rabo kake magana. A ta ɗiba ana rabawa ko kuwa idan an girka sai a fito da shi cikin jama'a a ci abincin tare ko kuwa, eh, idan an dafa a riƙa rabawa mutane. So gaskiya idan har ni ina da abinci kuma na kula cewa akwai wanda bashi da shi ita nakan bashi. To kuma a al'adarmu sometimes in ku ka yi abinci akan ɗan ɗibawa makota su ma makota idan suka yi sukan ɗiba muku don zaman lafiya da mutunci da ake yi da juna.

Ah wannan tambayar ta ce kana son karanta littattafai? Eh tabbas ina son karanta littattafai, musamman ma waɗanda suke na turanci saboda in samu ƙarin gogewa ta ɓangaren turanci.

Wannan ya ce kana duba kalanda kullum. A'a, gaskiya ba kullum nake duba kalanda ba. Sai dai in ya kama, in ta kama nake duba kalanda. Idan ina da wani abin da zan yi ko kuma rubutu ina son zan rubuta date sai in duba kalanda wace rana ce.

Kana riƙe riga a aljuhu ka? Riƙe riga a aljuhu? A'a, gaskiya ba na riƙe riga a aljuhu. Dan tambayar ma ba ta fita yadda ya kamataba, banga ne ba. Kana riƙe riga a aljuhu ka?

Kana yin bacci da rana? Yes, wasu lokutan idan ban je wurin aiki ba ke nan. To idan har ina gida, nan dan yin aikace aikace a gida, sai in ɗan kwanta in huta. Ina bacci da rana tabbas. Wannan babu doubt akan wannan. Amma ba kowane lokaci ba.

Wannan tambayar tace wane launi kake fi so, launin, launin da, da na fi so? Gaskiya launin da na fi so sky blue ne. Sky blue shine launin da na fi so akan kowane kuma ina son fari.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani ne da wayar Android Tecno wacce ake ce wa Spark 10C. Ai, da ita nake amfani, amma kuma ba sabuwa ba ce.

Wane irin miya ka/ke fi so? Watan irin miyar da na fi so, na fi son miyan ganye. Musamman in za a samu irin su eh, irin miyar edikaikong haka, miyar ganye dai ko alayyahu haka ko ogu to ina son irin waɗannan miyan sosai.

Me kake siya, saya daga kasuwa? Abin da nake siya daga kasuwa shine irin misalin kayan sakawa haka, kayan sawa ina siya daga kasuwa to wasu lokutan kuma abinci nake zuwa siya a kasuwa.

Wannan tambayar kuma ta ce kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Wutan ma ko wani irin wuta ina iya kunna wa. In ma wuta ne na gas, electric, eh, kuka ko kuma na silinda na gas ko wuta na ice da ake haɗawa, duka zan iya kunna wa.

Wannan tambayar ta ce wane irin kayan ɗaki kake fi so? To irin kayan daki wanda na fi so gaskiya ni dai a daki na fi son a ce katifa ce, babban katifa ne, girma datt kuma tudu sosai. So amma irin su katakwaye su wane ne? Na gado haka, na fi son shi a ɗakin matata ba daki na ba.

Wannan tambayarku ya ce, yaya dangantakarku da shugaban aiki? To, dangantakarmu babu wata dangantaka dan ban taɓa saninsu ba suma basu taɓa sanina ba. Dangantakar ɗaya ce shine musulmai ne su kuma nima musulmi ne. So bani da wani alaƙa da su. So kuma muna aiki tare da su da kyau. Suna jin daɗin aikina nima ina jin daɗin yadda suke, aah aiki da ni.

Bayanan ta ce, yaya ka ke jurewa zafi? Kai gaskiya, a lokacin zafi ina bala'in jin jiki sosai. Musamman idan na fito daga wurin aiki zani gida ko kuma na fito daga gida zani wurin aiki, rana tana duka na gaskiya ina jin ba dadi. So iya abu ɗaya nake yi idan na dawo gida sai in watsa ruwa in yi wanka indanji sanyi a jikina. Inna kuma jin zafi sai in kuma shiga wanka yadda nake kenan.

Yes, ai dole in yi addu'a a matsayina na wanda yake mumini, wanda ya yarda da Allah da Manzansa da sauran mala'iku da kuma ranar tashin alƙiyama. Wannan abu ne wanda ko Christians dole za su yi. Su ma suna addu'a.

Tambayar nan ta ce wane irin jaka ka ke kai? Wane irin jaka ka ke kai? Jaka ko jakato? Jaka na ke kai. Gaskiya ba ni da wata jaka haka nan, sai wata wacce na saya kwanaki tana da, ah, launin blue.

Tambayar ta gaba ta ce, yaya kake koyon fasaha sabo? Yace nake koyan sabon fasaha. A idan naga wani abin da yake sabo, nakan nemi sanin su wa ne da suka san kan abun. To ta hakan, nema sai in same su. Babu girman kai, babu jiji da kai sai in same su nema sai in koya.